Ina jagorantar mutane ne ta hanyar yin musu adalci da fahimtar kowane hali na ɗan adam. Sabida adalci da jagoranta akwai abu ne mai wuya mai wannan, sai ka tsaya ka fahimci mutane kai musu adalci ta hanyoyi daban daban. Adalcin ci kan shi sabida mutane za ka samu sai ka zauna ka karanta, sai ka karanta halayen kowa sabida za ka samu halayen kowa daban daban. Ko a da a ce ka yi mahaifiya dai za ka jagoranta 'ya'yanka a cikin gida, to za ka samu halayen kowa daban daban. Sai ka tsaya kowane daki daki ka fahimci halin shi, ka fahimci ya yake. To sai ka samu sauƙi wurin jagoranta, jagoransu sabida jagora abu ne mai, mai, mai wahalan gaske. In ba ka san halin mutane ka zauna ka fahimce su ba za ka sha wahala wurin jagorantansu. Kamar yanzu yanda shugabannin ƙasarmu suke jagoranta mu, abu ne mai wahala mai haɗari. Za ka ji wani lokaci a zage su, a ce ba su da adalci, a ce ba su da kaza, ba su da ka. To jagoranta abu ne mai wahala mai haɗa, mai wahalarwa. Ko jagorancin cikin gida aka ba ka abu ne mai wahalan gaske. To sai ka tsaya, sai ka tsaya ka fahimci mutane, ka fahimci halayensu, ka fahimci ya suke sannan ka jagorance su. Jagoranta yana da haɗa wahala, yana da abu. In ka fahimci halayen mutane ɗaiɗai da ɗaiɗai, ka fahimci ya mutum yake, ka fahimci ya wannan yake, to sai ka jagorance su lafiya. Amma in ka ce za ka yi wannan ba za ka tsaya ka fahimci halayen mutane yake ba, kawai za ka tusa kanka ciki ka jagorance su. To abu ne mai wahala mai wannan. Za ka samu ana hantaranka, ana zage ka, ana cewa ba ka da adalci, ba ka da kaza, ba ka da kaza. To in za ka jagoranta mutane sai ka jajirce, ka zama shugaba na gasken gaske. Ka fahimci ya ma mutanen da aka ba ka jagorantansu ya suke, wasu irin mutane ne, ya suke, ya ɗabi'un su yake sannan ka iya jagorantansu. In ka ce ko kai tsaye za ka faɗa jagoranta ba ka tsaya ka fahimci mutanen nan suke ba, ya ɗabi'un su suke, to abu ne mai wahala gaske. Za ka sha zagi, hantara, abubuwa da yawa daga bakin wa'innan mutanen. To jagoranta abu ne mai wahala gaske. Za ka tsaya ka fara fahimtan ya mutane suke, ya halayensu yake, ya ɗabi'un su yake sannan ka jagorance su. In ka ce ko za ka jagoranci jama'a da yawa wanda ba za ka iya tsayawa ka fahim, ka san mutane ɗaruruwa wanda tsaya samu, tsayawa ka nemi tsayawa ka fahimci hali, halayensu zai muka wahala. To dole za ka yi ƙoƙari ka yi musu adalci yanda iya bakin iyawanka. Kai musu adalci ta wurin abubuwa daban daban. Adalci ta, ka ce za ka ba wanna abu ba ka ba wanda ba. To ba wannan ba abu bane mai kyau, ba abu bane mai awo. Ka tsaya ka fahim, ka fahimce su. In dai ka ba wanna abu to suma sauran ka yi ƙoƙari ka ba su sabida jagorancin abu ne mai wahala. Jagoranci ko da a kasuwa ne ko da a cikin gidan ka ne ko da jagorantar gwamnati ne, jagoran, jagoranta kai abu ko da a aji ne aka ba ka jagoranta a matsayin kai ke kula da 'yan ajin nan. To dole ya kamata ka kasance mai adalci. Ka, ka ga ganikuna tare da wannan ƙawanka ne, wannan kaza, wancan kaza, wancan ka na jan haushin shi ya zama na kowane laifi kana ɗaura mashi. To dole za ka tsaya ka jajirce, ka zama mai adalci, mai tausayi, mai ka wannan. Ko da ƙawayen na 'yan uwa a cikin abota ne wani ya yi laifi, shi ma ya kamata ka, ya kamata ka hukunta shi kamar yanda za ka hukunta kowa. Jagoranta abu ne mai wahala. Kuma sai ka yi adalci da, da natsuwa ka jagoranta mutanen da aka ba ka daman jagorantansu. Ya kama jagoranci kam abu ne mai, mai kyau. In ka zauna ka fahimci ya halayen mutane yake, za ka yi musu adalci, za ka tausaya musu, za ka yi abu. To abu ne mai kyau mutane za su zama na suna son ka, suna ƙaunan ka. In ba ka a wuri za ka ji ana, "Hala, wance bai zo ba ne? Ai dai yana nan a wurin, dattuni an yi kaza, an yi kaza." To jagoranci gaskiya haka ya kamata mutane su ji.

Ina kallon madubi ba adadi a rana. Sabida ko ɗan giftawa zanyi in wace sai na tsaya na kalla kaina a madubi. Ina kalla madubi sosai bamma san sau nawa nike kallon madubi a rana ba. Sabida ko ɗan yaya, ko wani motsi na sai na ɗau madubi na duba na gaya fuskata take yaya nike ya abubuwa na suke ina kalla madubi sosai. Sabida madubi, ina ɗauke da abubuwa da yawa in kai kwalliya sai ka duba madubi. Ko bacci na tashi sai na duba madu-- fuskata a madubi. Zan fita sai na duba fuskata a madubi. Duk abun da zanyi sai na tsaya na duba fuskata a madubi sannan zan fita. Ko wucewa nike ina tafiya ina tsayawa in ɗan dudduba fuskata a madubin windunan da na gani a hanya. Sabida in gani in tabbatar ba wani abu da zai kwabsa ni idan na fita, ina duba madubi sosai kai. Ko cikin dare na tashi gaskiya sai in na ja na tashi in naga fitila akunne sai na duba kaina a madubi sannan in je in kwanta. Ina duba madubi sosai bamma son adadi so nawa nike duba kaina a madubi ba. Ina duba madubi sosai. Duba madubi ka ga yaya fuskanka suke ya abubuwa me ya canja a fuskanka, me yayi maka kaza a fuskanka. Toh gaskiya ina duba madubi sosai a rayuwa. Zaka ga wasu mutanan ma sai su shekara-- sai suyi sati ma su ce wai sai suyi sati ba su duba kansu a madubi ba. To gaskiya ni ina duba madubi sosai a rayuwana sabida ko ban ki kowane minti minti in banda abin yi in duba madubi ba. Amma ba madubi a wayata zansa, ba madubi a kusa dani, zansa zan kunna kamarar waya na in tsaya in duba fuskata in gaya take, sannan in wuce. Ina duba madubi sosai sabida duba madubi yana ɗauke da wasu sana'darai sosai a rayuwa. Duban madubi zai hana ka, ka fita in alal misali ka fita fuskanka da kwai wani abun da ya kamata ace ka tsaya ka duba toh ba ka duba madubi ba ka fita jama'a sayi ta kallon ka su jawo ma kanka kallon jama'a. Ana ji wai wance jibe kaza, jibe kaza. In ko ka tsaya ka duba fuskanka a madubi ka san tsaf tsaf ba damuwa za ka fita. Ka kalla kwalliyanka a madubi ka ga ka yi kyau. Ka kalla komai na ka a madubi ka gani ka tabbatar ba abun da ya sanja ba, abun da kake bukatan ka ga ka sanja. Toh duba madubi yana da amfani sosai. Nakan duba madubi so ba adadi a rana nakan duba madubi. Kobacci na tashi sai na tsaya na duba madubi. Zaka ga yanzu ko yara ƙanana ne sun san in suka, suka ga madubi su ce a basu su duba fuskansu. Ina duba madubi sosai gaske bamma son so nawa ne nike duba madubi a rana ba. Duba madubi yana da matuƙan amfani yana da komai. Ina amfani da madubi ba adadi a rana. Ina amfani da madubi ban son so nawa ba a rana. Sabida ko yaya na rasa madubi a gida na toh ko ban rasa madubi ko mun ƙanƙantan shi ne a cikin gida na. Ina son madubi ko yaya yake zan ka in kalla fuskata in ba madubi zan yi amfani da kamarar waya in duba fuskata. Toh ina son madubi sosai sosai a rayuwa. Duba madubi yana da matuƙan amfani. Nakan duba madubi so ba adadi a rana. Nakan duba madubi kullum ban son so nawa ba. Nakan duba madubi in ga fuskata. Nakan duba madubi in ga yaya gashin kaina ya koma. Nakan duba madubi idan na tashi bacci aka ce idon ki yayi ja to sai na duba madubi in tabbatar da cewan idon nike yi komai ne. Nakan duba madubi in na yi kwalliya. Baramma idan na ga na yi kyau toh ina duba madubi ban son so nawa ba ne ban san in dinga kallon kaina a madubi in dinga ganin ai na yi kyau, irin ai ba wani kowa sai ni a wurin. Toh ina duba madubi sosai sosai ban son so nawa bane a rana. Duba duban madubi na. Ina duba madubi ko cikin dare na tashi zan tsaya in kalla fuskata a madubi in tabbatar da ba abun da ke damun fuskar nawa sannan in koma in kwanta in ci gaba da bacci, in ci gaba da bacci. Na duba madubi yana da matuƙan amfani a guri na. Nakan duba madubi wani lokaci ni da ƴaƴana mu kan zauna da yawan mu mace duba madubi. Mu gaya madubin yake, mu gaya fuskokin mu suke ace wance tana kama da wance, wance tana kama da wance. Muyi dariya muyi nishaɗi. Ina duba madubi ban son so nawa ba a rana. Ina duba madubi ban son so nawa ba a rana. Duba madubi yana sa ni nishaɗi, yana sa ni jin daɗi a rayuwa, yana sa ni kwanciyar hankali in tabbatar da ba abun da ke damu na, in ganni tsaf.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu da yawa ma. Ina raba ayyuka saboda idan kace bazaka raba ayyuka ba, kai zaka ringa ayyukan. Ko ayyukan cikin gida ne kace ba zaka yi ba, kai zaka ringa yin ayyukan duka. To za kaga ana samun gajiyan jiki da abubuwa. To idan kaɗan rarraba wanci, ka bawa na, eh wance, wance kace yi kaza, kema wance yi kaza, wance yi kaza, wance ke zaki kaza, wana kai za kayi kaza. To sai kaga ayyukan sun zo ma mutum da sauƙi. Raba ayyuka yana da matuƙan amfani. Haka ne zaka samu ka koya ma mutane ayyukan da kake yi. Ko sana'a, ko wurin koyar da sana'a ne. In kaje sana sana'a in baka raba ayyukan, kana cewa wane yi kaza, wance yi kaza to za ki ga majority sai mutum ya daɗe bai koyi abun da yake so ya samu ba. To a raba ayyukan yana da matuƙan amfani, yana da daɗi. Zaka ga nan da nan wannan in ka shiga guri ma zaka ga kowa ya san abinda zai yi. Kowa ya shiga guri ya san aikin shi zai ce, Wancan aikin ka yau kaza ne, yau ni zanyi kaza, yau ni zanyi kaza. To kowa a office ne, zaka ga wurin aiki ne zaka ga mutane sun, suka rarraba aikin. Aka rarraba ma kowa aikin shi. Kowa ace ga fannin shi. In aka ce mutum ɗaya zai yi duka, zai sha wahala. To ace kowa da fannin shi. Wannan fannin wurin kaza yake, wannan fannin wurin kaza yake, wannan fanni kaza yake, wannan fanni kaza yake. To sai kaga an samu sauƙin rayuwa, an samu haɗakan ayyukan da ake so a yi. Amma in kace kai duk ba kaso a yi maka aiki, ba zaka rarraba ayyuka ga wasu ba, kai zaka yi abun ka duka to zaka sha wahala. Kuma sannan ba, mutane ba za su amfana da kai ba. Amma rarraba ayyuka yakan sa mutane su amfana da kai da yawa. Amfani mai yawa za a amfana da kai ta wurin fannin iya aikin nan. Mutum zai zama bangaren da ka ba mutum aikin zai zama ƙwararre a wannan fannin. Zama ka iya idan ka ga ya ƙware ta wannan fannin sai ka ɗauko wani aikin kuma ka ƙara zuwa kace mashi ga wannan kuma in zaka iya shi ma ka yi. To rarraba aiki yana da matuƙan amfani ga al'umma. Ni dai nakan rarraba aiki ko a cikin gida ne ga yara ina sasu aiki wannan, wance tashi kayi wanke wanke, wana tashi kayi kaza, wana tashi kayi, je aike, wana tashi kayi girki, wance tashi. Toh, za kaga majority kowa in ya tashi ya san me zai yi, ya san aikin shi. Zai ce ni yau kaza zanyi, yau kaza zanyi. A'a, ni dama ni nake kaza, ni nake kaza. To rarraba aiki yana da matuƙan amfani. Nakan rarraba aiki sosai ko da a wurin neman kuɗi na ne, neman wurin sana'a na. To ban zama haka gurin in ce ni kaɗai zanyi aiki. To akwai yaran da zaka zo su zo su koya a wurinka to dole sai kana rarraba musu. Sannan su iya ba wai zuwa za suyi su zauna su samu ka ido wai ta haka ne za su iya ba. A'a, sai kana ɗan rarraba musu wance yi kaza mu gani yau kin iya? To idan kaga ka, ta yi kaza yau, inda gyara sai ka yi mata gyara. Idan ba gyara kuma sai kace to eh kin yi ƙoƙari. Gobe in kin tashi ba wannan zaki yi ba wani abu zan baki da banki. Haka sai kaga nan da nan mutum ya ɗau abun da ake so ya koya. Idan ya iya sai a canja masa, a bashi wani fannin. Ace yau tunda ka gama da wannan fannin ka iya, ka riga ka gama wannan fannin to bari a baka wani fanni da za kaje ka koya. Rarraba ayyuka yana da amfani sosai. Toh, za kaga ma ko a guri ne, wani guri haka za kaga an samu mace tana rarraba ayyuka da dama a guri. Wanne, wane yana mata kaza, wane yana mata kaza, wane yana mata kaza. Balle kuma a cikin gida. A cikin gida in kuna da yawa zakaga ko a gida ana rarraba muku aiki. Ace wance zatayi girki, wance zatayi kaza, wance zatayi kaza, wance zatayi kaza. To rarraba ayyuka gaskiya yana da matuƙan amfani, yana da daɗi. Sabida in aka ga mutum ya iya, ya zama ƙwararre a wani fanni sai a juya mashi wata fannin ace mashi, "yau zo ka gwada wannan." Ma gani ka iya? Haka sai kaga mutane sun iya abubuwa da yawa na amfani rayuwa. Rarraba ayyuka yana da daɗi sosai, sosai. Zaka ga in aka rarraba ayyukan wance yi kaza, wance yi kaza ko wurin aiki ne zaka samu kowa da aikin shi. An rarraba masu. An san wane ke kaza, wane ke kaza, wane ke kaza. Sabida idan an tashi nemo mai fanni kaza an san direct inda za aje a same shi. Ace ai wance keyin kaza, a'a, ai tana ma yin. Akwai yaron ta ko kuma akwai wani, a'a, ai sun iya hadda kaza a wurinsu. To rarraba aiki sosai yana da daɗi, yana da amfani a rayuwa. Ka rarraba aiki, a rarraba aiki, a rarraba aiki yanda kowa da kowa zai iya wasu abubuwa a rayuwa. Ina kan rarraba aiki guri da ban.

Yanda jadawalin ayyukan mu yake, in muka tashi ƙarfe biyar na safe, za a samu yara a yi musu shirin makaranta, a yi musu wanka, a girka abinci, a ba su sati, a yi musu shirin makaranta, a yi musu wanka. In aka yi musu wanka, a shafa musu mai, aka shafa musu mai, sai a sa musu yunifom. A ka sa musu yunifom sai a ba su abin kari su karya. Idan suka karya, bayan sun karya sai kuma a zo a raka su su tafi makaranta. In suka je makaranta kafin su dawo, za ka gyara gida, ka yi shara, ka yi wanke wanke, ka tsaftace mahallinka. In ka tsaftace mahallinka kai ma sai ka zo ka yi wanka, ka kari zauna ka karya ka ji daɗi. Zuwa wuraren ƙarfe goma sai ka tashi, ka tashi. In ka tashi sai ka zo kuma ka fara shirye shiryen ɗaura ma yara abincin rana. Sai ka ɗaura girki. Idan ka ɗaura girki ka gama girkin nan lokacin yara sun dawo makaranta sai su ci abincinsu. In suka ci abincinsu su cire yunifom, homework in akwai homework aikin gida da mutum zai yi sai ya ɗauko ya yi. In ba aikin gida kuma sai mutum ya ɗan kwanta, ya huta na ƴan mintoci kafin ya tashi kuma ya ƙara komawa makarantar karatun addini. Idan mutum ya je kuma ba zai dawo ba sai karfe shida idan ya dawo sai ka ba yaro ruwa ya yi wanka ya ji daɗi. In ya yi wanka ya ji daɗi ya ɗan zauna ya ɗan yi wasan shi. Idan ya yi wasa sai ka kunna mashi kallo, ya yi kallo. Ka tambaye shi abubuwan da ya faru a makaranta. Idan ya faɗa maka kuma sai ya koma ka tambaye shi, ya karatun da aka yi mashi ya fahimta, ya gane? Idan ya ce eh ya gane to zuwa lokacin da ya zauna akwai kuɗin yi fira yaci abinci sai ka koma ka nema guri ya kwanta. Saboda idan ya ƙara wayewa, the same abin da ya faru, irin abin da ya faru tashi da safe ayi mishi wanka a shirya shi shi zaka ƙara kuma maimaita wa. Jadawalin ayyuka, ayyukan kowa da yanayin yanda yake na shi. Kowa da yanayin yanda nake na shi tsarin jadawalin ayyuka. Wasu gidan kasakan iya abubuwa da yawa. Wasu gidan kuma sun san kowa in ya tashi ya san ya tsarin jadawalin aikin shi yake. A gurin ofis ne, a gurin ma'aikata ne ko wani abu kowa ya tashi ya san ya jadawalin aikin shi yake. Kowa ya tashi zai je ya san aikin shi, ya san yau in ya tashi yana yin kaza, yana yin kaza. Ma'aikatan aikin hannu ne in suka tashi, kowa ya tashi yau zan iya adadin abin da zan iya ga abin da zan yi. Kowa ya san da ayyayan yanayin jadawali. Kowa ya san tsarin yadda yanayin jadawalin ayyukan, ayyukan shi suke. Kowa da nashi yanda jadawalin yake. Ayyukan gaskiya kowa da yanda yake yi da yanda yake abubuwan shi. Za ka samu wasu ayyukan nasu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ne, wasu kuma za ka samu suna da ayyuka da yawa da suke yi a jadawalin ayyukansu. To jadawalin ayyuka ya danganta da yanayin ayyuka, ya danganta da yanayin me mutum yake yi, ya danganta da yanayin wane irin aiki yake yi. To jadawalin ayyuka gaskiya kala kala ne. Wani sai ya tashi ma tun safe akan aiki yake. Shi ne zai yi wance, yi wannan, yi wannan, yi wance, yi wance. Ka je guri ka za ka anso ka za ka je guri ka za ka anso ka za. Yau muna da kaza, za ka yi kaza yau, za ka yi abu kaza. To haka dai ya danganta da yanayin tsarin jadawalin ayyukan suke. Ni dai ana mun ga yanda tsarin jadawalin ayyukan suke wasu kuma ba haka nasu suke ba. Jadawalin ayyuka kowa da tsarin yanda ma'aikata ne da tsarin jadawalin ayyukansu. Koma mene ne a rayuwa. Mutum aikin hannu yake yi da tsarin jadawalin aikin shi. Business yake yi to shi ma da tsarin jadawalin aikin shi. Komai zai yi mutum ya kasance da tsarin jadawalin aikin shi. Duk inda mutum yake da tsarin jadawalin aikin shi, yana neman kuɗi a kasuwa to da yau da tsarin ko da yaushe ya riga ya tsara ga yanda neman kuɗin shi zai yi dinga tafiya. Ga yanda jadawalin ayyukanshi za su dinga tafiya. Saboda tsarin jadawalin ayyuka gaskiya yana da matuƙan amfani. In mutum bai da tsarin jadawalin ayyuka za ka ga abubuwa suna mashi wahala a rayuwa. To ayyuka za ka samu ayyuka suna da mutum da yawa a rayuwa. Tsarin jadawalin ayyuka kuwa za ka san in kai tsarin jadawalin ayyuka kuwa za ka abubuwa zai dinga zuwa maka. Komai zai dinga zuwa maka cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Tsarin jadawalin ayyuka yana da amfani sosai ga rayuwar ɗan adam. Mutum zai yi jadawalin ayyuka. In na tashi ga abin da zan yi, in na tashi ga abin da zan yi. Ba wasai ka tashi kana ta tunanin yau me zaka yi.

Kullum ina farkawa ne ƙarfe biyar na safe. Idan na farka ƙarfe biyar na safe akwai ayyuka da ya kamata mutum yayi, ayyukan da mutum ya kamata yayi to kullum in ka farka ƙarfe biyun, ƙarfe biyar na safe to sai ka akwai ayyukan da ya kamata ace ka yi kafin gari ya waye za ka yi ibada, in ka yi ibada za ka zauna ka yi addu'a. Idan ka yi addu'a to akwai dai abubuwa da yawa da ya kamata ace mutum ya yi. Idan ya farka kafin gari yawa yi zai yi girki, zai sallame yara su tafi makaranta abubuwa da yawa nakan farka ƙarfe biyar. Idan na ko farka ƙarfe biyar nakan koma na sal-- na gama ayyukana na gama duk abin da zan yi to nakan koma. Idan na koma kuma nakan farka, na shima kuma nakan ƙara farkawa kamar irin ƙarfe sha ɗaya haka na dare, na safe. Idan na farka ƙarfe sha ɗayan safe to in tashi in ɗan yi wasu ayyuka, in na yi wasu ayyukan nakan ƙara komawa bacci, in ƙara farkawa kamar ƙarfe uku. To a rana dai nakan yi bacci so biyu so uku ban da na dare. To in na farka kowane ko ma ko wane lokaci akwai tsarin lokacin da nake farka mashi. Ko yara ma akwai lokacin da suke farkawa bacci ko da yaushe akwai inda ya zaka yi ka farka bacci. Akwai abubuwan da yayi zaka tashi ka farka akwai kazan abubuwan da zaka farka akwai lok-- lokacin da ya kamata ace ka dinga farkawa bacci. Akwai lokacin da ya kamata ace kana bacci, akwai lokacin da ya kamata ace ai kana ayyuka kafin ka koma bacci ka farka. Farkawa dai kowa da yanayin yanda yake farkawa baccin shi amma ni nakan farka ƙarfe biyar ne. In na farka ƙarfe biyar bana ƙara komawa sai wata ƙarfe biyar ɗin sai, sai, sai dare, sai wuraren ƙarfe wannan biyu. In na farka in ƙara tashi in ɗan yi abubuwan da zan yi in ƙara komawa bacci, in ƙara farkawa ƙarfe uku. To haka nake farke-farke ina farkawa kusan so uku ne a rana. In farka na farko, in farka na biyu, in farka na uku. Ko yaro ne za ka ga ɗan goye, za ka ga in ya, ya kwanta bacci yakan farka so uku so huɗu. To ya danganta da yanayin farke-farken da mutum zai dinga yi farkawa daga bacci. Wani lokaci mutum zai sa alam ne ga adadin lokacin da yake so ya yi bacci, ya tashi baccin ya ishe shi. Wani lokaci kuma mutum idan gari ya waye yana da abin yi dole ya tashi ya farka ya je yayi abin da zai yi. Ya danganta da yanayin abubuwan tsarin da mutum abubuwan tsarin mutum da yake yi. Nakan farka wani lokaci ƙarfe biyar in na farka bana ƙara komai na kan ayi ayyukan cikin gida in ɗan yi abubuwan da zan yi sannan in ƙara komawa bacci. In ɗan yi kallo in tashi in koma in ƙara farkawa bacci. Farkawa dai ya danganta da wane irin farkawa ne. Farkawa yaro yakan farka so uku wani lokaci yana cikin baccin zaka farka amma farkawan ba wai irin farkawan wai ka tashi daga bacci ba zaka farka ka juya ka tashi kwanciya, ka ƙara ju yawa ka farka ka gyara kwanciyan ka. Farkawa ya danganta da wane irin farkawa ne. Farkawa kala-kala ne. Akwai farkawan da mutum zai yi ya kwanta ya yi bacci, akwai farkawan da mutum zai tashi ya juya ya gyara kwanciyan shi, akwai farkawan da mutum zai yi mafarki ya tashi ya canja wurin kwanciya, ya ƙara kwanciya yayi baccin shi. Akwai farkawan da mutum zai ji kwata-kwata baccin ya ishe shi baya jin bacci. Akwai farkawan da mutum zai ji kwata-kwata shi ba ma ya san ƙara komawa baccin, ya gaji da baccin. To akwai kuma farkawan da mutum zai tashi dole-dole sabida rana yayi yana da wani uzuri zai je ya yi. To farkawa dai kala-kala ne ya danganta da wane irin farkawa mutum zai yi, zai yi a rana. Akwai farkawan da idan yaro ne ya farka dole zaka lalashe shi ka lalla ba shi ya koma ya ci gaba da bacci. Akwai kuma farkawan da dole kai za ka tashi mutum sabida yana da wani uzuri a lokacin da zai je ya yi. Zaka ce wane ƙarfe ka za ya yi ka ce a tashi ka ƙarfe ka za ka tashi ka je ka yi abin da za ka yi. Akwai farkawan da za ka yi lokacin kana da wani uzuri za ka tashi ka je ka yi. Akwai farkawan da za ka tashi ma baccin ba ma ka jin yi ka gaji da shi. Akwai farkawa dai kala-kala da mutum yake yi a cikin baccin shi. Wani lokaci mutum ya ji ba ma ya san baccin ya farka ya tashi baccin ya ishe shi. Wani lokaci kuma mutum ya ji baccin sai a hankali ya dai tashi baccin ya ishe shi. Farkawa kala-kala ne ya danganta da wane irin farkawa mutum yake so ya yi. Mutum na farkawa cikin dare ya ji bacci ya ishe shi. Mutum na farkawa ya dinga jin ba ma ya jin daɗin baccin kwata-kwata. Mutum na farkawa ya ji kwata-kwata baccin bai ishe shi ba sabida akwai uzurin da zai yi dole ya tashi ya yi uzuri gabatar da uzurin shi sannan ya ci gaba da bacci. Farkawa kala-kala ne. Akwai farkawan da mutum zai yi cikin daɗi, akwai farkawan da mutum zai yi ba cikin daɗi ba. Akwai farkawan da mutum zai yi kuma cikin jin daɗi. Akwai farkawan da mutum zai yi ba cikin jin daɗi ba. Akwai.

Nakan aje takaddun aikina a guri me amfani ne, sabida takardu ne masu amfani, masu mahimmanci. To nakan samu guri mai kyau in aje su. Idan na saka su a cikin takadda sai in samu guri me inda ba zai ɓaci ba, guri mai adani sai in adana abu na in ajiye. To nakan ajiye su, nakan musu muhimman ajiya, boye in adana su, in killace su wuri daban daban. Nakan ajiye su a wuri da ba ruwa ba zai taɓa ba, ba zai ɓaci ba, ba zai lallata ba sabida takardu ne mai muhimmanci, masu amfani. Nakan ajiye su inda ido ma ba zai kai ba, barie a yi tunanin bara a taɓa. Nakan musu ajiya mai muhimmanci, ajiya sosai. Nakan ajiye su inda ba kowa zai zo ya gani ba, nakan ajiye su.

Eh ina aiki bayan lokaci, aikin ya wuce mun nakan zo in maimaita irin aikin, na kan yi aiki ko wani iri bayan lokaci amma lokacin ai ba a lokacin da ba lokacin aikin ba. Aiki yakan zama wani irin aiki mutum ke yi aiki ya kasu kashi kashi.

Ina shan ruwa a rana, ba adadi. Sabida ina shan ruwa alaye, ina shan ruwa sosai, sabida ruwa yana da amfani sosai a jikin ɗan adam. Ruwa yana da amfani sosai a jikin ɗan adam sabida a minti, ko wani minti an ce akwai adadin ruwan da yake ƙonewa a jikinka, toh yana da kyau mutum ya kasance ma'abocin shan ruwa. Ina shan ruwa sosai sabida ruwa yana da amfani a jikin mutum. Ruwa yana ƙara lafiya, ruwa yana sa abubuwa, da in ba ruwa ba rayuwa. Ruwa abu ne mai kyau, ruwa abu ne mai amfani. Ruwa yana sa abubuwa da yawa. Kullum nakan sha ruwa ba adadi, a rana. Nakan sha ruwa so ba adadi a rana. Ruwa yana da matuƙan amfani, yana da tasiri ga rayuwar ɗan adam. Ruwa abu ne mai kyau. Ina shan ruwa sosai, ina abubuwa da ruwa sabida in babu ruwa babu ma ɗan adam. Ruwa yana da matuƙan amfani, yana da daɗi, yana ƙara lafiya, yana sa ruwa abubuwan da yake sawa da yawa. In ba ruwa mutum ma baya jin daɗin rayuwa. Ruwa yana da matuƙan amfani a jikin mutum. Ruwa yana ƙara lafiya, yana sa jin daɗi, ruwa amma ina da tsoron ruwa, sabida in ruwa ya wuce idon sawuna ina jin tsoro ban iya takawa. Ruwa yana da matuƙan amfani a jikin mutum. Ruwa yana ƙara lafiya, ruwa yana sa abubuwa da yawa a jikin mutum. Nakan sha ruwa sosai a tare da ni. Ruwa yana ƙara lafiya, kwarjini, kwanciyar hankal. Ina shan ruwa sosai a rayuwa ruwa amma ina da tsoron ruwa. Wani lokaci za ta ga ko a mota ne in za mu wuce, ko a wani lokaci ko a mota in zan wuce na ga ruwa da yawa nakan ji gabana na faɗiwa, ina da tsoron ruwa amma kuma ina son ruwa. Ina son ruwa sosai sosai. Ruwa yana da amfani sosai. Ruwa yana ƙara lafiya. Ruwa yana sa jin daɗi da abu. In mutum na jin ishi bai sha ruwa ba zai ji kwata kwata baya samun, bai ji da, ya rasa mai ke damun shi amma inda ruwa sai ba mutum ya rasa ma.